Kana koyan wata yare? Eh, ina koyan wata yare. Ina koyan wani yare kullum kamar yanzu, eh, idan ina kallon fim na yaren da ba na Turanci ba, to ina tsayawa na kalli subtitle. Sannan kuma na ringa kula da wane kalmomi suke faɗa a wannan yaren. Har sai na ɗan fara jin abin da yaren nan yake nufi. Kamar yaren Turanci dama shi tuntuni na iya shi saboda tun ina yaro ina zuwa makaranta ana koya mana. Sannan bayan yaren Turanci ina koyan yaren French. Yaren French shima kuma a secondary school aka fara koya mana. Sannan kuma da akwai yaren Larabci. Shima Larabci tun ina makarantar, eh, Islamiyya ake koya mana. Sannan kuma da akwai yaren Turkiyya. Shi kuma yaren Turkiyya a fim na fara koyan shi.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Yanda nake kare kaina daga sauro, yanda nake kare kaina daga sauro shine ina, eh, kunna maganin sauro daddare. Sannan kuma bana barin ƙofar ɗakina a buɗe. Ina rufe ƙofar ɗakina. Sannan kuma ina rufe window wato taga kenan saboda kar sauro ya shigo. Sannan kuma ina kunna maganin sauro ko kuma na fesa maganin sauro. Bayan haka kuma ina kwana a cikin sange wato gidan sauro ke nan net da turanci. Idan na yi wa'innan abubuwan to, dawuya sauro ya cije ni. Diddade Najeriya tana ɗauke da sauro a ko duk inda mutum yake. To ko da mutum ya wani abin bawai hakan yana nufin cewa mutum ba zai kamu da, eh, cizon sauro ba. Cizon sauro yana nan, yana duk inda mutum yake. Saboda haka sauro duk inda mutum yake. Wannan sauron nan dai zai ciji mutum ko da acewa mutum ya kunna maganin sauro.

Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula. Hula ta kasa kashi kashi. Ta farko da akwai hula irin wacce Hausawa suke sawa, wacce ake kira da zanna bukar ko kuma ake kira ta da damanga. Sannan kuma da akwai hula eddubai. Sannan kuma da akwai hula wacce ake cewa hanasalla. Ita shi irin mai dogon gaba dinnan wacce idan mutum ya sa ƙananun kaya yake sa ta. Kq ga dai hulat turawa. Saboda da haka ina sa hula idan na sa manyan kaya, ina sa zanna bukar da, da manga, sannan kuma da ƴardubai da kuma kubi. Idan kuma na sa ƙananuln kaya, ina saka hula facing cap wato hula hana sallah. Idan kuma na je zan yi sallah, idan hana sallah na saka ina cire ta saboda ba za ta bari ni sallah ba. Dan kuma, eh saka wulam ba kullum ba ne ba, sai idan zan fita ko kuma idan na saka kaya masu kyau.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakarmu da shugaban aiki ya danganta da wane irin shugaba ne. Idan shugaban aikin nan mai kwatanta ne sannan kuma yana jin tausayin naƙasa da shi, to dangantakarmu tana kasancewa mai kyau. Amma idan ya kasance wannan shugaban aikin ba irin masu tausayin mutane ba ne ba, to ba lallai na rinƙa shigar harkar shi. Amma idan dangantaka ta da shugaban aiki tana zamowa dangantaka mai kyau, musamman kasancewar cewa shi shugaban aiki shine shugaba a duk inda mutum ya je wurin aiki. Saboda haka girmama shi da kuma ganin mutuncin shi ya zama dole. Saboda haka dangantaka ta da shugaban aiki dangantaka ce mai kyau gaskiya. Musamman idan ya kasance shugaban aiki mai tausayin abokan aikin shi ne sannan kuma mai kyautata masu da kuma ɗaga musu ƙafa.

Yaya nake son zama? Yaya nake so na zauna a ƙasa ko kuma a kan kujera? Zama iri-iri ne kuma ya danganta da wane irin waje mutum ya tsinci kan shi. Na farko dai da akwai zama a ƙasa inba akan kujera mutum zai zauna. Zama a ƙasa ya danganta idan mutum yana so zai iya zauna akan tabarma ko kuma kan dadduma ko kuma kan kafet. To amma ni dai gaskiya na fison na zauna akan kafet idan a ƙasa ne, saboda tabarma bata da dadin zama. Sai kuma idan akan kujera, ina son na zauna akan kujera mai taushi, mai laushi, ba kujerar robaba. Sannan kuma ina son idan na zauna na dinga lan ƙwashe ƙafafuwana ko kuma na mike ƙafafuwana sannan na jingina da bangon. Irin wannan zaman da nake yi bana gajiya da ita.

Sau nawa kake wanke tufafi? Wanke tufafi, ba wai za a tambayi mutum ace so nawa ake wanke tufafi bane ba, sai dai ace kala nawa mutum yake iya wankewa. Saboda aishi wanke tufafi idan mutum yana da tufafi dayawa, ma'ana kayan sawa. To ba zai yu a cewa mutum yana wanke su, so dayawa, sai dai ace so nawa mutum, kala nawa mutum yake iya wanke wa. Ko wanda tufafi guda da ai so ɗaya mutum zai wanke su. Sai dai ace so nawa mutum yake wanke a sati. To, a sati ina yin wanki aƙalla so ɗaya ko so biyu a danganta. So tufafin idan na kayan ciki ne kamar singileta daga jeren wando, ina wanke su dubbayen kwana biyu. So a sati gungaza ya zama wasu biyu kenan. Amma idan kayan sawa na ne, idan na wanke su so ɗaya ina yi musu sawa ɗaya. Sannan kuma idan lokacin sun yi mu, ban cika san na wanke a kai a kai ba.

Kana iya rera waƙa? Tabbas ina iya rera waƙa. Rera waƙa, ina son na saurari waƙa sannan kuma ina so na rera waƙa. Musamman waƙar da ta shafi soyayya da nuna ƙauna da kuma nishadi. Ko yanzu haka zan iya rera waƙa. Haka. To ya danganta salimata muradina ke nakeso cikin raina to ya danganta Haka na iya rera waƙa ta Hausa, na iya rera waƙa turanci da kuma Larabci. Amma yanzu da turanci sun iya na rera wannan waƙa, wacce sun tayi. Inda naga ita na gaya mata yace. Kuma aka ɗan Maliyo, Maliyo, Maliyo, ɗan nawa Maliyo, Maliyo.

Kana riƙe laima lokacin ruwa? Eh mana. Riƙe laima lokacin ruwa ai ya zama dole. Indai har mutum ba ya so ruwa ya jiƙa shi, dole mutum ya riƙe lema. Sannan kuma leman ma ya danganta kala kalace lemar. Na farko da akwai lemar da mutum zai iya riƙewa a hannu, sannan kuma akwai lemar da mutum zai iya ɗaura wa a kai. To ni dai na fi son ta ɗaurawa a kai saboda mutum ba zai gaji da riƙe ta ba. Amma idan kuma lemon da mutum zai riƙe ce a hannu, to mutum zai iya gajiya. Amma dai riƙe lema ya zama kusan dole saboda idan ana yi ruwa indai har mutum bai riƙe leman nan ba, to ruwa zai iya jiƙa mutum wanda zai iya janyo mura ko kuma rashin lafiya ko kuma sanyi dai da sauransu. To saboda haka riƙe lema kusan za a iya cewa dole ce gaskiya. Musamman idan mutum yana garin da ake yawan yin, ake yawan yin ruwa sosai.

Wane ƴaƴan itace kake fi so? Ah tambayar yaka mata ta kasance wane ƴaƴan itace ka fi so? Ah na farko dai ƴaƴan itace sune fruit da turanci. Kuma ƴaƴan itacen da na fi so na farko da akwai tufa wanda za a iya cewa apple da turanci. Sannan kuma da akwai ehm banana wanda za a iya cewa ayaba da hausa. Sannan kuma da akwai kankana wanda da turanci za a iya ce masa watermelon. Sannan kuma da akwai ehm strawberry shi ma ina son shi. Sannan kuma da akwai abarba duka ina son su waƴanan kayan marmarin. Amma dai a ciki wanda duk na fi so ehm tufa wato apple. Ina son tufa sosai sannan kuma bana gajiya da cin tufa. Idan zan ci tufa sau ɗari a rana bazan iya gajiya ba. Bayan ita kuma sai kankana saboda kankana ruwan ta ne ke burge ni.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Eh, nafarko dai tsarkake gida yana nufin share gida da kuma wanke shi da kuma tsaftace gida. Ina tsarkake gidanmu aƙalla sau biyu ko sau uku a rana. Idan gidan ya yi datti sosai, ma'ana yara sun yi wasa sun ɓaɓɓata gidan, to zan iya na tsarkake shi sau biyu ko sau uku. Idan kuma ba a ɓata ba, to idan na tsarkake shi sau ɗaya ma ya wadatar. Ba sai na yi da yawa ba saboda tsarkake gida yana da matuƙar amfani saboda gida zai kyau sannan kuma zai zamo gida ya tsaftace. Sannan zai kasance gida yana da tsabta idan har ana tsarkake shi. So wannan dalilin ne saka aƙalla dai a rana sau biyu ko sau uku muke tsarkake gidanmu. Idan kuma lokacin sanyi ne lokacin akwai ƙura sosai, to yana iya fin ma sau uku.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu. Musamman idan nayi wanka nayi kwalliya sannan kuma na saka kaya. Ina saka agogo a hannu. Sannan kuma ya danganta dai da wani irin kaya na saka. Idan manyan kaya na saka ina iya na sa agogo mai danƙo. Idan kuma ƙananan kaya ne na saka ina iya na sa agogo mai sarka. Sannan kuma ba wai kullum nake sa agogon ba. Eh, lokutan da na fi saka agogo shine lokacin da zan fita waje. Saboda agogo yana da amfani wajen kwalliya da kuma duba lokaci. To amma kuma idan har akwai waya a tattare da ni, to ba koyaushe nake iya riƙe agogon nan ba. Zan iya na bar shi ya huta. Saboda shi agogon ƙarin ado ne da kuma amfani wajen duba lokaci sannan kuma da ƙara kyau a hannu.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. Musamman keke mai ƙafa biyu. Kasantuwar hoto, uhm, keke akwai mai ƙafa biyu, akwai mai ƙafa uku, akwai mai ƙafa huɗu. Amma keken da na fi iya hawa shine mai ƙafa biyu. Saboda shine keke sannan kuma shi ake kira da bicycle da turanci. Lokacin da ina secondary school, na taɓa zuwa ta ɗaya aka sai mun keke. Sannan kuma wannan keken nan da shi na ringa zuwa makaranta. Sannan kuma bayan na ƙara zuwa ta ɗaya sai aka canza mun wani sabon keken. To tun daga wannan lokacin na fara koyan yanda ake hawa keke. Sannan kuma na fara koyan yanda ake tuƙa shi. Sannan kuma nake ɗaukan ƙanina muna tafiya makaranta tare da shi. Shi ne keken.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Koma ba so ɗaya, ba ba so biyu ba. Saboda ni musulmi ne. Ina yin sallah sau biyar a rana, kuma kowace sallah idan zan yi, ina yin addu'a. Da farko da akwai sallar asuba. Idan na tashi da asuba, nayi sallah, zan zauna na nayi addu'a. Sannan bayan sallan asuba, sannan sallan azahar ma zan yi addu'a na roƙi Allah. Sannan sallan la'asar ita ma inna idar zan yi addu'a. Sannan sallan magariba ita ma inna idar zan yi addu'a. Sannan sallan isha'i ita ma idan na idar duk ina yin addu'a. Saboda ka yin addu'a a kullum ina yi sau biyar ko sama da haka. Inda salloli sau biyar muke yi a rana, kowacce sallah idan nayi addu'arta daban zan yi addu'a. Sannan kuma bayan salloli ma, haka nan idan ina tafiya ina yin addu'a. Sannan idan zan fita gida shima zan yi addu'a. Haka idan zan kwanta bacci shima zan yi addu'a. Sannan kuma idan zan fita waje ko kuma zan shiga ɗaki shima zan yi addu'a. Saboda ka yin addu'a ya danganta da waye mutum. Ni dai kullum ina yi. Kuma da addanaki kullum, ba wai so ɗaya ba, ba so biyu ba. Yau zan yi, gobe zan yi, jibi zan yi, haka dai abin ya ke kasancewa. Saboda addu'a kariya ce ga duk mumini. Sannan kuma tana taimakawa mutum wajen samun nasara a duk abin da yake buƙata a rayuwarshi. Musamman idan mutum ya kasance yana da imani, sannan yana yin wannan addu'ar da yaƙini, to wannan addu'ar za ta karɓu.

Kana ci da cokali ko da hannu? Wannan tambayar na san ana tambaya na idan ina cin abinci da cokali ko da hannu. To, nidai na farko ina cin abinci da cokali sannan ina ci da hannu. Ya danganta da wani irin abinci ne zan ci ko kuma, eh, ni ne kaɗai ne ko kuma ba ni kaɗai ba ne bazan ci wannan abincin. Amma da ina cin abinci da cokali, ina ci da hannu. Amma kuma cin abinci da cokali yafi daɗi saboda cin abinci da cokali mutun baya bukatar ya wanke hannun shi idan zai ci ko kuma bayan ya ci abinci. Sannan kuma cin abinci da cokali yana da kyau saboda baza ka ɓata hannun ka ba. Saboda haka na fi son abinci na ci shi da cokali.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Yanda nake ajiye takardun aiki shine ta shan kowace takarda ina ajiyeta a cikin folder. Wannan ne zai saka takardun nan baza su ɓaci ba. Sanan kuma kowace takarda idan na ajiye ta a cikin file toh kan zai bawa wannan takardar kariya daga jikewa ko kuma yage wa ko kuma lalacewa ko kuma wani abu da zai iya janyo cikas. Saboda haka ina ajiye takardun aiki a cikin inda ya kamata su kasance. Bawayi inda zasu samu matsala ba ko kuma inda ruwa zai jika su ko kuma wuta za ta lala tasu. Saboda haka wannan takardun aikin ina basu kulawa ta musamman. Wannan shine yanda ake ajiye takardun aiki.

Kana kunna kyandir a gida? A'a, ba na kunna kyandir a gida gaskiya. Dalilin da ya sa ba na kunna kyandir a gida shine yanzu an daina amfani da kyandir. Yawanci an rage amfani da kyandir. A da dai anyi amfani da kyandir. Lokacin da ana kunna kyandir da fitilar ƙwai, lokacin ana amfani da kyandir. Amma yanzu mun daina amfani da kyandir.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Abin da nake yi da yamma kafin na kwanta bacci shine na farko ina yin sallar isha. Idan nayi sallar isha, idan dare ya yi, sannan zan zauna na ci abincin dare na. Wanda yawanci abincin dare na tuwo ne. Kafin a yi sallar isha i ina yin sallar magariba dama. Bayan an yi sallar magariba kuma ina yin sallar isha. Daga nan kuma sai kwanciya.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To, lokacin da nake zuwa kasuwa ya danganta. Idan har ina da abin da zanje na siyo a kasuwa, kullum zan iya zuwa kasuwa. Idan kuma babu to sai dai naje kasuwa da week end, wato ranakun ƙarshen mako. Saboda haka zuwa kasuwa ya danganta. Idan mutum yana da abin da zai je yayi kasuwan nan, to mutum zai iya ya je kullum. In kuma babu, zai je lokacin da yake buƙatar wani abu a cikin wannan kasuwar.

Wane aikin gida kake yi kullum? Aikin gidan da nake yi kullum ya danganta. Na farko dai idan na tashi, ina share gida. Sannan bayan haka ina wanke banɗaki. Sannan kuma ina wanke kwanuka. Sannan kuma zan ɗauko ƙura, zan ɗauko abin kakkaɓe ƙuraya da kakkaɓe da illin ƙura. Sannan kuma zan zo na ɗaura giri.

Kana duban da, kana duban kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum. Saboda ai ita kalanda kwanan wata a jikin ta yake, sannan kuma da, eh kwanan kwanakin wata da ƙirgen shekaru a jikin kalandar yake. Saboda haka kullum ina duba kalanda. Saboda idan na duba kalanda shi ne zan iya sanin yau nawa ga wata, sannan ga wane watan, sannan kuma wace shekara.

Yaya kake shirya ayyukan? Inda nake shirya ayyukan shine, farko idan aka bani aiki, aikin da aka bani wanda yafi sauƙi ba shine nake fara ba. Ina fara aiki ne wanda yafi kowanne wahala. Nan da nan ya yi ƙoƙari da gaba shi akan lokacin da aka bani na gama. Idan misali an ce mun ana so na gama wannan aikin a kwana biyar, to zan yi ƙoƙari na gana gamansa kwana biyu ko kwana uku. Wannan zai saka, ah, na gama wannan aikin da wuri sannan kuma ya zama na cewa ban ɓata lokaci ba don yin wannan aikin. Saboda kammala aiki akan lokaci yana ɗaya daga cikin qualities da ake dubawa kafin a ba mutum shugabanci. Saboda aka gama aiki da wuri, kuma inda mutum yake gudanar da aiki mai kyau yana ɗaya daga cikin qualities inda ake dubawa domin zaɓen shugaba a cikin mutane.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? Yanda nake bikin ranar haihuwa shine na farko dai an haife ni a watan March, eh goma ga wata. Saboda a haka a yanda nake bikin ranar haihuwa shine ina tara 'yan uwana da abokanaina zauna, a yi addu'a, a yi hira, a sha daɗi, sannan a yanka cake sannan kuma eh ɗan kawo kaɗan daga cikin tarihi na haka nake yi.

Kana wasa a gado ko ƙasa? Nida ba yaro ba taya zaku tambayeni ina wasa a gado kuwa koh a kasa. Yin wasa a kan gado ai se jariri. Saboda haka jariri shi ne za a tambaya wannan, saboda ni ai ba yaro bane ba kuma jariri bane ba. Saboda haka ni wasan ma ba wai koyaushe nake yi ba. Ya danganta da wane irin wasa kuke nufi idan wanda mutum zai iya yine a waya to, am ina yin shi.